So nawa kake share ƙura? Ina share ƙura kaman sau biyar. Da safe ina tashi, zan yi ƙoƙari na fara share ƙura a ƙarƙashin gado ne, kabet ne duka zan yi ƙoƙari na fara sharewa. Bayan na gama da uwaɗɗaka, na gama share ƙuran uwaɗɗaka na ƙarƙashin gado da na kabet da na ƙarƙashin madubi, na gama share ƙuran sannan zan koma falo. Shima na je falo zan kakkaɓe ƙura na kan kujera da na kan TV da na kan desk duka in na gama kakkaɓewa sannan zan zo na samu tsintsiyaye na fara share ƙuran zuwa waje sannan zan ta share ta. Bayan na gama share ta tafi ta waje zan zo sannan na samu abin kwashiwa na kwashe.

Kana shan ruwan ƴaƴan itace? Eh, ina shan ruwan, ina shan ruwan ƴaƴan itace saboda shan ruwan ƴaƴan itace yana da matuƙar amfani kuma shan ƴaƴan ruwan itace yana ƙara lafiya. Saboda in dai kana shan ruwan ƴaƴan itace, ba za ka taɓa yin rashin lafiya ba. Saboda kowane shan ruwa da kake na ƴaƴan itace akwai magani a ciki saboda itatuwa daban daban ne, kala daban daban. Akwai mangwaro, akwai kankana, akwai aful, akwai strawberry. To, duk wanda ka sha cikin waƴannan dai suna magani. Akwai ma karas, to in ka haɗa su ko ka sa a blender ka markada sannan ka zo ka sha, to duka za su iya ma magani. Shiyasa shan ruwan ƴaƴan itace yake da matuƙar amfani a jikin ɗan adam. Duk wani irin ƙananan cututtuka in dai kana shan ruwan ƴaƴan itace to zai yi ƙoƙari duka ya kashe mu.

Wana, wane yanayi ɗaki kake fi so? Gaskiya ina son two bedroom ne, saboda ɗaki da nake so nafi son two bedroom. Saboda kaga ɗakin matana ga ɗakina, kowa zai raba. Wani zubin in muna da yara mata haka zasu ringa zuwa ɗakinta, suna kwanciya ita kuma za ta ringa biyoni ɗaki. Saboda shi ɗaki two bedroom yana da matuƙar amfani. Ko da baƙi ku kayi, za ku iya ba su ɗaki ɗaya ku dawo ɗaki ɗaya. Saboda ka ga ɗaki two bedroom gaskiya ni shi nafi so, saboda yana da amfani sosai. Kuma in ka dau ɗakinka za ka iya ajiye kome da kome a ciki babu wanda zai taɓa ma. Amma in dai babu wannan ba two bedroom ba kaje ka samu wani to nan in ka ajiye wani abu wane ya shigo ya gani zai iya ɗau.